Goro na da ɗaci sosai kuma in na ci goro ba zan ji daɗin bakina ba, bakina zai yi ta yin ɗaci ɗaci, so ba na cin goro.

Ina zuwa kasuwa ace kowanda rana. Amma ranan kasuwar mutane shine ranan, ace ranan latinin shine ranan kasuwan kasuwa da za ka samu kaya da sauki. Amma ina zuwa kasuwa ace kowanda rana ina zuwa kasuwa. Kuma in naje kasuwa ina siya kaya kamansu takalma da su rigunan sa da kuma su yan kunne kayan kunne kenan da kuma su kayan kai.

Aito kun gani motsa jiki dole ne. Dole ne ace mutum yana tafiya kowanda rana, yana dan tafiya, yana dan takawa kadan kadan. Don in baka motsa jiki a matsayin mutum ba to kana da damuwa. Dole ne ace a matsayin mutum ka motsa jikinka saboda jikinka yana neman motsi saboda yayi aikin da ya kamata yayi. Jikinka na neman motsi, jikinka na neman tafiya, jikinka na ko guduwa ma. Kamanni haka ina guduwa ko wanda safe. Karfe biyar ina tashi da safe ina motsa jiki, ina guduwa saboda in zama mai jikina ya zama mai kyau.

Eh abinda ma nake amfani da shi yanzun ma shine kwamfuta. Abinda nake amfani da shi ba? To ina yin maganan nan ko, to shine kwanfuta. Shi nake amfani da shi yanzu kuma yana tafiya da kyau. Kwamfuta na nada kyau kwamfuta na kuma yana sauri. Mai kyan kwamfuta ne, dama ina amfani da wani. To wancan da nake yi baya yi min sauri kuma aikin da nake yi ma baya yin da kyau. Sai naje na canza na kara na dubu goma sha takwas sai na siya wannan da nake amfani da shi.

In kaman akwai wani fasaha na sabo, abun da nakeyi shine zan rubuta shi ina rubutu dan in zan koyi abu dole ace nayi rubutun abun. Eh dole ace to nayi rubutun abun kuma na abin ina ta duba shi, ina ta karanta shi, ina ta karanta, ina ta ganewa. Don in ban karanta na rubuta abu ba toh wallahi ba zan gane abun ba. To dole ne ace na rubuta abun kuma sai na gyara ina na zama da shi abin magana kamar na sa shi a, a waya sai in daga ji a kunne na.

Eh ina ƙetare ƙafahu lokacin zama kaman idan zan ci abinci ina son ƙetare ƙafahu saboda in na zauna a ƙasa to in na zauna a ƙasa sai in ƙetare ƙafana amma idan na zauna a saman kujera bana ƙetare ƙafa bana ƙetare ƙafa kuma in zan yi magana da baba na ko zan zama da baba na bana ketare kafa, dan a wurin mun nan wurin hausawan mu wannan baba shine kan gida, to in ma zauna na ketare kafa ga baba na za'a ce raini ne, to ni bana ketare kafa in zan yi magana da baba na.

Ina da takalma goma sha biyu. Eh ina da takalma goma sha biyu dan ni mai son takalma ne. Ina son takalma sosai. Ko na shiga kasuwa yau ina da takalma amma zan siya kuma. Wallahi ina son canji amma to ban sanya zan yi ba. Ina son takalma ko ba na so in siya na shiga kasuwa kuma zan siya. Kuma wahala da nake da shi shine zan je in yi kyauta da soso fi din in sake dik in sake siya wani. To wahala da nake da shi kenan. Ina son canja amma ban sanya zan canja ba.

In naje kasuwa abokan cinikina yanda nake magana dasu kaman in zan saya abu to ina ciniki sosai. Eh, dan in ance mun wannan abin ne ra goma to bari in gaya maku. Zance masu a'a naira biyar ni na iya ciniki. To yan gida na ma suna dauka ni inje yi musu ciniki a kasuwa. Ai dole in yi musu ciniki. Kuma in nayi ciniki za ku ji daɗin cinikina. Kuma abokan ciniki na a kasuwa sun sanni to in naje wani wuri kamar a ce ana saida abu kaman shinkafa neraaa, oh sha goma to ina je ko sha biyar ina je to zan sa a siyar min abunda sauki.

Irin wasa da na fi so shine a wasan kafa, irin wasan kafa da ana using da ball na kafa to irin wasan da nake so kenan. Ina son wasa, ina son kallon wasa din nan. Kuma wanda nake so kuma shine na hanu, na hanu na jefejefe, inna zaku ruka salle kuna ta salle toh irin da naso ina so kenan. Wancan kuma kaman in naje in ba na yin abu ko a na yin aiki sai in je wurin kallon wasa.

To, ace dai wani lokaci ina son zama a kujera, wani lokaci kuma ina son zama a taburma. Kaman indan zan ci abinci ni nafi son cin abinci a ƙasa, nafison zama inci abinci na. Kaman akwai wani rana da kawaye na suka zo, to mun zona a kasa ne muka ci, a taburma kenan muka ci abinci. Kuma akwai wani rana kuma a, a, amma wani lokaci ni ina zama a kujera, eh wani lokaci ba.

Burin mu na aiki shine yin magana da mutane kostomomi. To, aiki na kenan yin magana da kostomomi. Ina magana da mutane kamar za su siya abu a wurin aiki na. To ni aiki na ke nan. Sai, to idan suka kira ni a waya amma in ba su kira ni a waya ba, ni ma ma sa in kira su a waya. To irin aiki da nake yi kenan, irin burin aiki na ma ba wahala zama a kujera. Kurin ina yi, ina zauna kujera mutane suka kira ni suna so su siya abu, ni zan, ni za su kira. Kuma ina son ba su canji ko in gaya musu muna da sabobin kaya, ni kuma zan kira su.

Wallahi ba zan iya sani ba. Toh akwai wani lokaci ma mutum ya yake jurewa zafi. Ai zafi ba maganan ma tambaya ba ne. In ana tambaye ni ma ya nake jurewa zafi, zafi? A, to ni gaskiya ban sani ba. Wani lokaci za kaji zafi ba zaka iya danne wa ba fa. Jimrewa ne ana magana ba jurewa ba. Jimrewa shi ne ba jurewa ba. Jurewa miye, miyene jurewa? Jimrewa kuma in na jimre zafi akwai wani lokaci in kaman cikina na zafi ina iya jimrewa zafi. Amma in dai wani irin ciwo ne to ban sani ba.

A waya na to kam akwai su apps da yawa, akwai su apps da yawa da nake amfani da shi. Akwai Instagram, akwai Twitter, akwai mene mene kuma akwai Netflix, akwai HubSpot, akwai Trello. Ina da shi da yawa kuma aikina ma yana sa ina da su apps da yawa a wayana. Wallahi ina da Google, ina da kuma mene ake kiran abun nan? Mene kenan ma? Ina da Gmail, ina da su Slack.

In na tashi da safe a gidan mu kowa na da aiki da zeyi a gidan mu. Kaman ni a gidan mu ina sharan waje eh aikina kenan. Dole kowan da safe in na tashi ace nayi sharan waje dole ne. Ba zan iya in bar gida ban yi sharan waje ba. To in zan je aiki da sauri idan ina da aiki zuwa da sauri za ku gan na tashi da sauri ace karfe biyar. In na tashi karfe biyar sai ku gan na yi sharan waje saboda in gama da sauri.

Yanda nake kawowa a gidan mu shine a cikin jakana. In naje aiki na dawo sai kuga na kawo kaya a cikin jakana. Koga na yi. Ina da kaya a cikin jakana ko in sa a leda. To in zaka a wurin mu in zaka je kasuwa ko ka siya abu a kasuwa, a leda za a baka kaya din. A leda ne. To in muka je kasuwa din an baka kaya a leda to shi ya fi. Amma in kana da jakanka sai ka sa kayan a cikin jaka.

Eh ina shuki sosai a gida, ina shuka tsire a gida kamar amani na fi son siya gaskiya na fi son siya tsire. Bana son shuki shuki na da wahala bayan ka zai yi maka zafi in kana shuki bayan ka ba za ka ji daɗin bayan ka ba gaskiya bayan ka zai yi maka zafi sosai. Akwai wani rana na ce bari in gwada in yi shuki to wallahi baya na ya mun zafi ban ji daɗi ba.

Ni nafi son shinkafa gaskiya nafi son shinkafa. Tuwo ace dai wani, wani lokaci nake cin tuwo amma ba kowanda rana ba. Ni gaskiya na fi son shinkafa. Nafi son cin shinkafa in kamar shinkafa ma da miya, ko shinkafa da kifi, ko shinkafa da albasa. Ni nafi son shinkafa gaskiyan kenan. Nafi son shinkafa. Kamar akwai jiya ma, me naci jiya shinkafa da naman kaza naci ae Eh, jiya ba shinkafa da naman kaza.